Yaushe kake cin abincin dare? Yaushe kake cin abincin dare? To, cin abincin dare na baya da takamaiman lokaci. A duk lokacin da abinci ya nuna, to, lokacin zan ci abincin dare. Amma dai yawan lokaci sai bayan na yi sallan isha'i, kamar diga ƙarfe bakwai da rabi zuwa ƙarfe takwas, da lokacin ne na ke cin abincin dare.

Ina kake tofa miyau? Ina kake tofa miyau? To, tofa nyawu dai ba abu ne da mu tun zai ringa yi a bainar jama'a ba. Abu ne da ya kamata a ce. To ya samu keɓaɓɓe wuri ya tofa shi ba wai duk in da ya samu sai ya tofa yawu ba. Saboda wasu suna ƙin me tofa nyawu. E, ka samu dai wuri, kama inda ake zubar da bola ka tofa nyawu ba wai bakin hanya ba ko kuma duk inda ka samu wuri kawai kai ta tofawa. Hakan bai dace ba.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

Yi don ƙara aiki. Me kake yi don ƙara aiki? To, abubuwan da nake yi domin ƙara aiki suna nan da yawa. Ina yin abubuwa da yawa domin na ƙara aiki. Abunda ya haɗa dika nuna ƙwazo, nuna mahimmanci ga wurin aiki, ƙara ilimi da dai sauransu suna nan da yawa abubuwan da nake yi domin naga na ƙara ilimi a wurin aiki ko kuma na ƙara aikina domin taimakon kaina da al'umma.

Kana biyan kuɗi ta waya? Eh, ina biyan kuɗi ta waya. Ai zamani ya zo da abubuwa sun yi sauƙi a rayuwa. Abubuwa sun yi sauƙi sosai wanda za ka iya biya kuɗin ta waya cikin sauƙi. Za ka biya kuɗin ko kuɗin me, abun da ya kama daga kuɗin wuta, kuɗin ruwa, kuɗin abinci, kuɗin ko me ma za ka iya biya ta waya. So ni ma ina biya kuɗi ta waya cikin sauƙi. Abun ya zo da sauƙi yanzu.

Menene abincin da ka fi fi so? Menene abincin da ka ke fi so? To abinci dai suna nan kala kala. Kuma abinci ai sai an samu wanda iya dafa abinci kafin ma a samu abin da za a so. To ni dai ina son abinci kala uku zuwa huɗu haka. Ina son shinkafa, farar shinkafa da miya. Ina son tuwon shinkafa shima da miya. Sannan kuma ina son taliya wanda aka dafa ba da mai, ba da manja ba. To wa'inan su ne kala abincin gina jiki da na ke so. Amma inda an ce abinci ya dafu sosai, mutum da ya dafa shi ya iya. To ai abincin yana daɗi, so ba wai sai mutum ya yi zaɓa ba.

Kana yin ciniki a kasuwa? Kana yin ciniki a kasuwa? Eh nakan yi ciniki a kasuwa idan na je sayan abu. Nakan yi ciniki ba wai kawai idan an faɗa min kuɗin abu zan cire kuɗi kawai na biya ba. A'a, al'adar ƙasarmu ce da kuma garin mu, sai ka yi ciniki ka nemi ragi. Don su 'yan kasuwan ma ba wai kuɗin su ke faɗa ma zalla ba, a'a. Za su ɗan ɗora wani abu saboda sun san za kai ciniki. Idan kuka yi ciniki har ku zo ku dai-daita ta, inda shi ma yake so, kai ma kana ganin kamar ka samu abun da ke so, sai ka biya sai a ba ka abin da ka siya. So ina yin ciniki, alhalin gaskiya ina yin ciniki.

Me kake shirin yi a ƙarshen mako? Me kake shirin yi a ƙarshen mako? To abubuwan da nake shirin yi a ƙarshen mako suna nan da yawa. Duk ƙarshen mako ina shirya abubuwa da yawa. Kaman dai wanki, wanke kaya na saboda ba baran zo, baran je wurin aiki ba. So a ƙarshen mako nakan wanke kaya na. Kaman goga kayan bayan na wanke su sun bushe nakan goga su a ƙarshen mako. Kaman zuwa ziyara tunda dai rana aiki ina biyu zai so a ƙarshen mako nakan samu lokaci na je na ziyarta abokanai da ƴan uwa. Da dai sauran abubuwan yau da kullum.

Yaushe, yaushe kake zuwa kasuwa? Yaushe kake zuwa kasuwa? To zuwa kasuwa dai ba yi da takamaiman lokaci a wurina. A duk lokacin da na tashi, na gama abun da nake yi, bani da sauran aikin da nake yi, in nayi wanka, naci abinci. To ba abun da zan tsaya na jira sai na kama hanya na tafi kasuwa. To da yake ni ba ɗan kasuwa bane, idan dai na je kasuwa na je siyayya ne. To ba kowane lokaci nake zuwan kasuwan ba sai lokacin da nake da buƙatan siyan abubuwa a kasuwan kafin na je. To wannan shine yadda na tsara rayuwata saboda kome na tsara shi ne a cikin lokacina ba wai haka kawai ba.

Kiyaye kalma sihiri? Yaya kake kiyaye kalma sirri? To kalma sirri ce wacce abu ce da ya kamata ace mutum ya kiyaye shi ko da ba na shi bane. Saboda idan aka ce abu sirri ne to fa ya kamata a bar shi a sirrancin. Saboda ba kyau fallasa sirrin mutum, ba kyau fallasa sirrin mutane. Idan magana aka ce ma sirri ne ko kuma kun yi abu da mutum, mutum din ya ce don Allah ka bar wannan abu a cikin sirri to bai kamata ka je ka fallasa shi ba, bai kamata ka je ka yi maganar shi ko a ina ba. Ka bar shi a inda yake a zuciyarka kar ka je ka yi shi ko ina kar ka fallasa wannan sirri. Saboda sirri abu ne mai muhimmanci da ya kamata ace idan har kukai da mutum to kar ma ka sake tuna maganan ko kuma ka je ka yi shi a wani wuri inda wani zai ji har ma ya ɗauka ya kai gaba. Saboda magana in ta wuce mutane biyu dai to.

Kana cire takalma a gida? Kana cire takalma a gida? Eh, ina cire takalma amma sai dai in zan shiga ɗaki. Amma in a tsakar gida ce, ba na cire takalma. Indai zan shiga ɗaki to zan cire takalma, in na fita kuma sai na saka. Sai lokacin da muna shigan ɗaki ne kawai muke cire takalma. Amma indai wai a tsakar gida ne mu tuji ake kamto, bamuce ka cire takalma ba saboda tsakiyar gidan ba wa yayi fulowa bane, ƙura ne kawai. So, banga dalilin da zai sa a cire takalma a cikin gida ba. Amma muddi mutum zai shiga ɗaki, ya zama dole ne ya cire takalma saboda ɗakin yana da haske. A wurin ɗakin ake ibada so ba a shiga ɗakin da takalma. Amma gida kam za a yi yawo da takalma a cikin gidan ko ta'ina, ba tare da wani tangarɗawa ba.

Menene abincin da kake ci da safiya? Menene abincin da kake ci da safiya? To, a inda nake dai kamar abun al'ada ce. Wato majority da yawancin lokaci abun da muke ci da safe shinkafa ne, farin shinkafa ne da wake da kuma shayi. Wani lokaci kuma aka iya dafa ko taliya ko rogo kuma kunu kawo a sha. Amma dai mafi yawan lokaci, shinkafa ce, farar shinkafa da wake. Shine abun da muka fi ci da safiya a inda muke. Duk da dai wani lokaci ana samun canji, amma kusan kullum dai wannan shine abun karya ba.

Wane launi tawada kake amfani da shi? Wane launi tawada kake amfani da shi? To, haƙiƙanin gaskiya ne dai tawadan da nake amfani da shi ko wane lokaci launinsa baƙi ne. Na fi son mai launin baƙi saboda shi ne asalin tawada wanda in ka yi rubutu kana ganin duk abun da ka rubuta. Ma sauran launin dukka bana gane su amma baƙin launi dai shi nake amfani da shi da kowane lokaci a kowane iri yanayi kuma launin tawadan baƙi nake amfani da shi.

Kana kulle ƙofa kullum? Kana kulle ƙofa kullum? Eh, hakika, in gaskiya ni dai kullum ina kulle ƙofa. Kullum ƙofa ta a kulle take. Eh, ko da rana ne ma ina kulle ƙofa belle da dare kam. Yanzu haka ma ƙofa na a kulle yake. Saboda ni na fi jin daɗi idan ina kwance kan in kulle ƙofa saboda bana son hayaniya na takura. Duk wande ya zo ma yaza taku na ya baci ko kuma bana nan. Don haka ina fi son dai ƙofa na kullum a kulle take.

Kana son kallo faɗuwar rana? Kana son kallo faɗuwar rana? A toh, Faɗuwar rana abu ce mai kyau idan kana kallo. Sai dai wani lokacin aiki barebar mutum ya yi kallon ba. Sunguloli kana cikin sungulla kafin ka hankara ma ranan ta faɗi. Amma in dai ba ta faɗi ba kana kallo abu ne mai kyau, abun sha'awa. Abun gani sha'awa faɗuwar rana. Ina son yawan, ina son in dinga kallon shi. Daddare wani lokacin ba raka ma san ya faɗi ba. Kafin ka hankara dai duhu ya yi, dare ya yi. Amma in dai abu ne da ka ke kallo abu ne mai kyau kuma abun da ni na ke so. In kalla rana tana faɗi yana burge ni sosai, yana mataƙarsani daɗi.

Kana iya amfani da kwamfuta. Kana iya amfani da kwamfuta. To ni dai ban ma san mene ne wannan kwamfuta ba. Ban taɓa ma jin wannan kalmar ba sai a yanzu da nake karanta shi. Tawagunda mutum bai sani ba kuma bai taɓa ji ba, bare ba da labari akanshi ba. Idan ma ya taɓa amfani tun da bai san mene ne ba bai dai iya haɗa ba. Idan ma bai taɓa yi ba bai dai iya dai haɗa ba. So ahalin gaskiya ni ban san wannan kalmar me take nufi ba. Ko na taɓa yin amfani da shi, ban sani ba, ko ban taɓa yi ban sani ba. Wannan shine abun gaskiya abun da ke ciki. Dan wannan kwamfutan ban san mene yake nufi ba.

Nawa madubi kuke da su a gida? Nawa madubi kuke da su a gida? To a gidan mu dai muna da madubi dayawa. Ko wani ɗaki ma akwai madubi, saboda kowa yana amfani da madubi sai dai akwai babba akwai ƙarami. Babban ne shine wanda ake sa a bango ɗu wanda ya zo zai iya kallo, sai kuma ƙanana wanda ake kwalliya da su. Ƙananan madubai ke nan. Na madubi ai kowa ma yana da shi a ɗakinsa. Bazan iya ce ga adadin madubin da muke da shi a gida saboda kowa yana da nashi madubi.

Kana fison zama a birni ko ƙauye? Kana fison zama a birni ko ƙauye? Alhaƙiƙa nin gaskiya, duk wanda yayi rayuwa a ƙauye da kuma a birni. Bare taɓa ce ma yana son zaman ƙauye ba. Indai ka ka mutu yana son shi ƙauye ke son zama to gaskiya rayuwan shi a birni kaɗan ne. Indai ka yi rayuwa a birni kuma ka son birni ba yanda za ai, i kace wai kai kana son zama a ƙauye. To ni gaskiya na fi son in zauna a birnin. Ƙauye dai ko da zan je sai dai naje ziyara ko in yi ko in kwana ɗaya. Amma wai zama din-din na fi son zaman birnin, kuma ba abun da za a haɗa zaman birni da ƙauye. Saboda birni akwai abubuwan more rayuwa na yau da kullum wanda babu a ƙauye. Ita dai wani lokacin zaman ƙauyen ma na da dadi. Amma ni na fi son in zauna a birni gaskiya.

Me kake yi lokacin da ka, da ka kamu da mura? Me kake yi lokacin da ka kamu da mura? To gaskiya mura dai mura abun, abun takaici ne. Mura yana takurani sosai indai mura ya kamani to ba abinda nake jin ɗaɗinshi a rayuwata saboda yana da takura sosai to ni abun da nake yi idan ina mura, na kan samu magani, samu maganin mura in sha. Wani lokaci ma zan sha ɗiyuwa saboda in samu na yi bacci. Kuma idan ina mura bana amfani da ruwan sanyi saboda ruwan sanyi yana tayar min da mura. So in na samu magani, dayawa na sha, na yi bacci kamar na awa uku zuwa huɗu. In na tashi dai sai na ji da sauƙi. Wannan shine abun da nake yi idan na kamu da mura. Bana shan ruwan sanyi, bana wanka da ruwan sanyi sai dai na zafi.

Kana raba ayyuka ga wasu? Kana raba ayyuka ga wasu? Kana raba ayyuka ga wasu? Eh, nakan raba ayyuka ga wasu. Idan ayyukan da nake yi din yana da yawa, ni kaɗai ba zan iya gamashi ba. Nakan raba wa ga wasu su taimake ni musamman ma idan ina son kammala aikin da wuri. Amma idan aikin da ni kaɗai zan iya yin shi to ba lallai sai na raba da mutane ba. Saboda idan ni ina yin aikin da inason in yi shi yafi ta yadda nake so. Idan kuma na raba ga wasu wani zai je ya yi min yadda shi yake so. Amma inda aiki yana da yawa ni ɗaya ba zan iya gamashi ba nan ya zama dole na raba shi ga wasu su taimaka min saboda mu samu mu gamashi cikin ƙanƙanin lokaci. Wannan haka yake.

Yaya kake ajiye takardun aiki? Yaya kake ajiye takardun aiki? To, a halin gaskiya ni dai, ina a dana takardun aikina, wurin da ba kowa ke zuwa gurin ba. Saboda takardun aiki ne, aiki kuma yana da mahimmanci, so ya kamata ace mutum ya adana su, yadda ba kowa ne zai iya ga inda ka ajiye. So, duk abin da ya shafi takardun aikina nakan adana su, wurin mai kyau inda ba kowa ke iya zuwa wurin ba, musamman ma yara. Saboda.

Kana karatu kafin ka kwana. Kana karatu kafin ka kwana. Eh to, gaskiya ni dai ina karatun kafin na kwanta bacci. Du lokacin da na zo kwanciyan bacci, nakan samu mai karatu ko na minti goma ko ashirin ko talatin hakan. Musamman ma karatun Alqur'ani da wasu littattafai saboda karatu makami yana kyau kuma yana muhimmanci sosai. Kuma nakayi karatun sosai kafin na zo nayi bacci kafin na kwanta. Musamman ma ranakun kamar Alhamis da Juma'a da Litinin.

Motsa jiki kullum? Eh, gaskiya ina motsa jiki amma ba kullum ba. Saboda ni ɗan ƙwallo ne, ana buga ƙwallo. Amma da yake ba kullum kullum nake zuwa buga ƙwallon ba. So a duk lokacin da na je buga ƙwallo, kuma sai na yi motsa jiki. Sai na motsa jiki kafin mu raba ƙwallo mu fara bugawa. So dalilin saisa ina motsa jiki kenan. Amma ba kullum kullum ba. Saboda motsa jiki abu ne mai kyau sosai.

Yaya kake son dafa ƙwai? Yaya kake son dafa ƙwai? To, ni dai ƙwai nafi son ƙwai soyayye ba na son dafaffe. Na fi son ƙwai a soya min shi da mai, a sa min borkono a ciki, na samu biredi da shayi na haɗa. So haka nafi son ƙwai a dafa, dafaffe yafi soyayye yafi min dafaffe. Ban cika son ƙwai da aka dafa ba, nafi son wanda aka soya.

Yaya kake magance ƙoke-ƙoke? Yaya kake magance ƙoke-ƙoke? To ƙoke-ƙoke dai wani abu ne da, abu ne baya da daɗi. Kuma abu ne da yake buƙatan mutum ya bashi lokacin sam da mahimmanci. Saboda idan aka ce ma abu ƙoke-ƙoke kenan akwai alamun wasu abu na faruwa, za a iya kawo ma ƙoke-ƙoke. Kai kuma sai ka zanna ka duba ka magance su.

Me kake saya daga kasuwa? Me kake saya daga kasuwa? To abubuwan da nake saya daga kasuwa suna nan dayawa. Abubuwa ne suna nan dayawa, ba ɗaya ba, ba biyu ba. Duk abun da zan yi amfani da shi ina saya ne a kasuwa, abun da ya haɗa daga kayan abinci, kayan masarufi, kayan kwalliya, kayan sawa.

Wane gidan abinci kake fi so? Wane gidan abinci kake fi so? To gidan abincin da na fi so dai babu gidan abincin da na fi so kaman gidan abinci mai tsabta kuma wa inda suke iya dafa abinci. Wa inda in kaje kaci abinci a wurinsu zakaga wuri a tsaftace kuma su ɗin ma sunana a tsaftace babu datti. Ga kuma sun iya girki ga kuma girmama customers, idan customers suka zo ba wai wurin cin abincin da zaka je za'a yi tare naka ko kuma ba ma mai kula da kai ba sai kazo kayi magana. In kaje gidan abinci an mutunta ka an girmama ka an nuna ma eh tabbas ka kawo masu kuɗi ne to dole ka so gidan abincin.

Yaya kake jure wa zafi? Yaya ka ke jure wa zafi? Toh gaskiya ni dai ba na iya jure zafi. Ba na son zafi ma kwata-kwata saboda zafi na takurani sosai. In dai wuri na da zafi to ni dai gaskiya ban fiya son zama a wurin ba, sai dai in ya kama dole bani da zabi babu yadda zan yi. Amma in dai wuri na da zafi to wannan gaskiya ba wurin na ne. Ba na son zama a wuri, amma in ya kama ni dole ba yadda na iya kuma dole na zauna ba don ina so ba. Amma zafi yana mugunta kura rayuwa ta ni de a bar ni da sanyi, wurin da akwai sanyi to wannan zan iya zauna ba tare da na takuru ba. Amma in dai akwai zafi to ba ra mu taba shiryawa da wajen ba. Ba zan kuma jima ina zanne a wurin ba.